Ina inganta aikina, ayyukan mu ta wajen hanyar bin umarnin duk umarnin da aka bamu a aiki da kuma sanin doka da ka'idojin aiki da kiyaye ma duk abin da zai jawo matsala maka a aiki da kuma tambayan abin da ba ka sani ba domin ƙarin sani. Duk a abun da kake tantama ko kuma kana neman shawara za ka iya zuwa ka tambayi wanda yake gaba da kai ko kuma wanda ya fi ka sanin aikin ko wanda ya fi ka daɗewa. Ko mi haka, kai ma kana taimakawa wanda suke basu kai ka sani ba da abin da ya kamata suna bukatan taimako a wajen su.

Ina tsarkake gidanmu kafin in fita. Sannan kuma in ɗakina kawai nake, sai tsarkakewa na share, shi na wanke inda zan wanke, na gyara bayina saboda bana son zama a inda ba tsafta ko bai da kyau bane. To idan na fita zan bar makulli, mai aiki in ya zo shi ma zai gyara min duk abubuwan da nake so ya gyara mun, ya wanke mun bayi, ya gyara mun ko'ina a gida na, ya share ko'ina sannan ya kulle mun ya tafi. To idan na dawo aiki na girki, na ci abinci, na gama abin da zanyi na huta. In zan kwanta ina sa turare na gyara ko'ina, na ƙara ɗimɓi ƙaƙƙaba ko'ina sannan na kwanta.

Eh ina tafiya da sauri idan ina da abin da zanyi, saboda bana son kana tafiya kana jira, ko ana jiranka. Amma idan kana saurin tafiya, hakan zai nuna kana da maida abubuwa da muhimmanci. Kuma ka san inda ka dosa ba, kuka tafiya ka fi kai tsaye baka san inda ka dosa ba. Tafiya da sauri yana sa.

Eh ina sanya bel amma ba kullum ba saboda ba kullum nake sa kayan da yake da'a kwai bel ba. Nakan yawanci nakan sa bel ne ranar da zan je makaranta ko kuma zan je wajen aiki amma idan lokacin, idan lokacin hutu ne ko kuma lokacin da ba na makaranta ba ko na aiki bana sa kaya mai bel. Ina sa kayani na gida wanda ba sai na sa bel ba.

Anguwan mu babban unguwa ne mai girma da kuma mutane masu mutunci da hankali. Ba wai mutane bane wanda su keɓe da tsari. Kowane yana da tsari da kuma tsari na gudanar da unguwa da yanayin mutanen da ke cikinta. Da kwai dokoki da ƙa'idodi, da kwai asibiti, da akwai filin ƙwallo. Sannan kuma duk maƙwabci yana sanin halin da maƙwabcinshi yake ciki. Ba wai unguwa bane wadda kowa bai san kowa ba ko kuma ba'a san ba matane ba. Unguwa na zama da himma da kuma taimakon juna da iyayen da zai iya. Sannan kuma da akwai abubuwa da ayyukan da ake na gudanar da unguwa wanda ya haɗa da, haɗa kuɗaɗe ko kuma taimakawa haɗa kuɗaɗe duk wani lokacin da wani matsala ya tashi na unguwa ko kuma na, ko wani matsala ko wani abu ana gudanar da shi ne da wannan kuɗin da ake ijiyewa.

Ina kallon madubi sau ɗaya ne kafin lokacin da zan fita ko kuma ina da, ina fitina, ina kallon madubi ne saboda gani yanayin da nake ciki kafin in fita in je wajen aiki ko kuma in je makaranta. Hakan kuma yana, yana taimaka mun sosai saboda yana wani zubin zan, in na kalla kai na zan ga ya kama ta in ƙara ƙasa ko in saka abu kala ƙasa, in gyara, ƙara gyara kaina. In wanda in da ban kallaba ba zan samu daman yin wannan tunanin ba. Saboda kallon madubi yana sani wannan, yana tunanin ba abubuwan da na manta ban yi ba kafin in fita.

Eh ina son ɗaukan hotuna saboda ɗaukan hotuna yana da amfani, yana tunamaka da abubuwa da dama na lokutan da suka wuce da kuma abu inda kace da naka da lafiya da karatu da abubuwa. To ɗaukan hoto yana sabo, yana da mahimmanci sosai. Kana, kanum, kana ɗaukan, kana ganin bayankan kuma abubuwan ci gaban da ka samu da tuna ma abubuwan da ka yi masu mahimmanci da lokuta masu mahimmanci da suka wuce. Da ɗaukan hoto na saka tunaninka ƙarfin tunani musamman ɗau na zubin ina son ɗaukan hoton abubuwan gargajiya da abubuwa na, na daji da tsuntsaye da ruwa da duwasu. Ina son kalan wannan hotuna in ga na ɗauke su da kai na ba waye nunaman aka yi ba.

Ba na kallon kowane wasa saboda girma ya zo min. Amma wani zubin nakan je na kalla yara suna buga ƙwallo ko kuma suna yin kalan wasannin nasu. To wani in na fita nima sai kesa ni na tuna baya lokacin da nake nawa kalan wasan. Amma yanzu girma yazo ba kalan wasan da nake yi.

Eh, ina iya ba da baƙunci saboda kowa nima haka za ta iya kasancewa da ni in je baƙunta wani waje. To dole sai ya zama na ana taimakon juna amma ya zamana ba wai kawai wanda baka sani ba, ka ɗauko shi ka kawo shi inda kake. A'a, sai dai ya zamana wanda ka sani ya san ka, ka san waye shi saboda duniya yanzu ya canza, in ka je ka ɗauko baƙo wanda baka taɓa sanin shi ba, ka kawo shi gidan ka za iya samun matsala amma idan wanda ka sani ne ka san ba mai damuwa bane ko nawa, ko sau nawa zai zo ba damuwa. Ko kaima za ka iya zuwa inda, inda, inda za a tarbe ka. Ko za ka iya zuwa baƙunta wani waje. To ya zama na dole sai dai ka taimake wani kaima a taimake ka. Haka yake.

Ina ajiye takardun aiki a inda na-- a akwatin ajiya saboda takardu ne masu mahimmanci kuma ina ajiye ko da ta kwana ina yin kwafi guda biyu ne ko uku na ajiyesu a waje mabanbanta saboda ko da ta kwana musamman manyan takardu masu mahimmanci sosai nafi ma wannan abu.

Ina cin, ina cin, abin da nake ci a wajen aiki shine nakan fita na siyo abincin mara nauyi wanda zai riƙe min ciki kuma wanda ba zai takurama ba, wanda zai riƙe ni kafin in dawo gida. Sai na haɗa da abin sha mai sanyi ko kuma mai daɗi wanda na fi so. Wani zubin kuma nakan haɗa ti ko kuma na haɗa shayi wanda yake nake sha ko the. Ko ma menene saboda lokaci ko kuma na ba yaran aiki na je siyo ba.

Ba ni da fanka a rufin ɗakina saboda na ina amfani da AC ne. Fanka ban san wani zubin ban san ƙarar shi da kuma damun shi amma AC ko za ka ji ƙara wasu dai kawai ka ji sanyi. Iskan fanka na damuna da kuma motsin shi, shi ne ban so da kuma ganin wulwula wan shi ba na son na ga yana wulwulawa sosai amma AC ko cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba ƙara ba. Ba wulwuli ba wani abu da za ka ji iskan sanyin da kake so kaji a jikin ka.

Eh ina yin ciniki a kasuwa, duk da yanzu manadaina zama a shagon sani in bar ma yaron aiki ya tsaya mun a shago. Ni kuma naje wajen aiki da ko kuma naje makaranta amma yanzu lokaci in na samu lokaci zan dawo kasuwa saboda kai na san kasuwanci sosai yana burge ni sosai. Zan dawo kasuwa na dinga zama da kaina ko na ƙara girman shagona na girma kasuwancin sosai yadda zata haɓaka sosai.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka na shine gaskiya da riƙon amana. Yanzu mana kana yin mutum da gaske, in kana yin shi da gaske, kana yin shi da gaske. In kuma ba ka yi shi da gaske, ba cin amana a rayuwa. Karin ka iya faɗa mai gaskiya ko mun ɗacinshi da shawara na gari, ba wai karinga zama da mutum kuma ba ka iya faɗa mai gaskiya ko kaman kana munafurtansa Ya zamana, duk abin da ka ga mutum yayi, abokin ka yayi ba dai dai ba, ka faɗa mai kace wannan ba dai dai bane ya gyara. Haka ake rayuwa kuma haka nake son abokai na.

Ina share ƙura kafin na fita aiki da kuma idan na dawo aiki. Na kan kankabba jikina da sauran abubuwan da nake amfani da su a cikin gidana kafin in fita. Sannan kuma idan na dawo zan ƙara ƙakkaɓe su da gado na kuma shima in zan kwanta zan ƙara zan ƙakkaɓe shi. Haka kuma idan na dawo zan ƙakkaɓe shi na gyara gyara shi saboda ƙura. Wani lokacin, musamman lokacin iska da lokacin buci, lokacin da ake ƙura sosai.

Ina biyan naira dubu goma kuɗin lantarki a wata. Ina biyan wannan kuɗin ne ko kuma wani zubin na sa kati a mitana idan ba na so na biya wannan kuɗin. Shi kuma na kati a mita. Yayin da ka yi amfani da shi, iya kuɗinka ya danganta da yawan amfanin wutan da ka yi da shi. Ko wanne dai yana da nashi. In zan yi amfani da wuta sosai, ina biyan kuɗin. Kuma ba zan yi amfani da wuta sosai ba, ko kuma in, ko kuma idan ne tafiya sai in kashe kugu ina wutan gidan, sai har sai na dawo sannan zan ci gaba da amfani da shi, ina biya. Haka ne ke yi wajen yin biyan kuɗin wutar lantarki.

Ba na amfani da kowane kalan kayan aiki sai wanda aka bamu a wajen aiki. Su ne kawai nake amfani da su. Su ma ya zama dole ne ka yi amfani da su saboda bin doka ne na kayan aiki. Amma duk randa ba'a ka bamu umarni kar mu ci gaba da sawa idan mutum ya shekaru ya daɗe a wajen aiki, to zan dena sawa na kusan ma in daina sawa saboda na daɗe sosai.

Ranar biyan albashi na kan yi farin ciki sosai saboda ina so in musamman lokacin da ni ke bukatan kuɗi ko zan yi amfani da kuɗi to na kan jira har ranar ta zo saboda zan yi farin ciki sosai idan an biya kuɗin zan yi hidiman da ni ke so in yi, in da wanda zan ba ma kuɗin albashi in da ko wanda yake jira na in je wajen shi. Litani da saurayin abubuwa na kan biya makanina na sai musu abubuwan da su ke bukata. Ni ma sannan na ije sauran a banki na.

Eh ina da sa hannu a sakonni na. Wani zubin eh na kan sa hannu ne saboda agane ni ne na asalin wanda ya yi sakon sannan kuma na sa hannu ne kawai za'a gane kai ne wannan asalin wanda ka yi sakon. Wani ba zai je ya kwafa kalan sa hannun ka ba, ya yi sako ko kuma ya kwafa abun da ba ya canja abun da ba kai ka rubuta ba amma idan da dakwai sa hannun ka, ya zamana ya tabbata kai ne kayi wannan abun ba wani ba.

Abincin gargajiyan da na fi so shine dambu. Ina son dambu musamman in ga ina cin shi, da man gyada ko kuma asalin man gyada mai daɗi mai ƙanshi. Sannan kuma ina son ganin shi ya ji kayan alayyihu da su rama da kayan dade ake samu su, ya ji mai sosai a yanka mai kabeji. Ina son wannan kalan abincin saboda ina jin daɗin shi sosai. Ko yanzu nan da tuna ina magana sai da na ji marmarin shi sosai. Amma ba kuma ko da yaushe nake iya ci ba. Nakan iya cin shi ne kawai da rana. Inda daddare ne ba na iya cin shi gaskiya.

Labilanmu launi biyu ne, da kwai fari da kuma kore. Kowanne yana sa shi ya haɗa ma kala biyu ne saboda yana ƙara ma ɗaki kyau da kuma kala mai kyau a cikin ɗaki. Ɗaukan a maimakon kala ɗaya in ka sa kala biyu zai ƙara haska ɗakin musamman fari, fari yana shiga da ko wane kala kuma yana ƙara ma waje kyau sosai.

Eh ina yin bacci da rana saboda musamman lokacin da aka ɗan na ɗan samu huta a wajen aiki ko kuma ban aiki, na kan sa kai kai na a kan tebur na kwanta na yin mintoci kafin na ɗan warware jikina kafin na tashi na ci gaba da aiki ko kuma na dawo gida. Hakan yana sa ni da yin daɗi na ji kaman kar in ci gaba da aikin amma ba dama haka zan tashi in na ɗan yi mintoci in ci gaba da aiki. Wani lokacin kuma ma ban ma samu baccin ko da yaushe har in dawo ba. Harkara lokaci na ke yi in an tashi kana aiki amma wani time ɗin za ka gaba aiki sai dai ka ɗan huta amma ba mu cika samun kalan wannan lokacin ba a gaskiya.

Eh, kujerunmu suna da daɗi musamman wanda nake zama da shi wajen yin aikina. Nakan iya motsawa ko kuma na juya duk inda nake so. Da kwai, da kwai yi taushi sosai a kujeran kuma da kwai yi walwala da faɗi. Zaka iya duk inda kake so da ita. Zaka ji daɗin zama da ita baya ta sa maka gajiya ko ciwon baya ba. Kujera ne gaskiya mai kyau sosai saboda an yi ta ne saboda irin aikin da muke yi na zama. Saboda irin aikin da muka yi aka yi wannan kujera.

Kalan miyan da nake so shine miya mai wanda aka yi da naman kaka ko kuma nama kowane kala da man gyada mai kuma dadi, man gyadan kuli ko kuma wani man gyada wanda yake da ƙanshi sosai. Yaji kayan miya yaji albasa, da yaji tana ƙanshi an sa mata kori. To ina son kalan wannan miyan saboda yana ban dadi kuma ina jin dadin yin amfani da shi. Sosai da sosai.

Gidan abincin da na fi so shi ne Dil Honga. Ina jin dadin abincin su kuma ba mu da nisa daga wajen aiki. Tafiya kaɗan zan yi in je in siyo. Sannan kuma sun sanni in na je kawai bani abu suke, bana ɓata lokaci ko kuma in yi oda in bana san fita ko ina aiki sosai. Zan yi oda ne kawai a kawomun har inda nake har wajen aiki sannan making payment. Komin na su na da sauƙi kuma yana da daɗi sosai abincin su.

Gaskiya ina amfani da lokaci duk inda zan je na kan je da wurwuri saboda bana so a ringa jira ni. Amma duk wanda mayi mu'amala da shi naga naje wajen shi da wuri ya ɓata mun lokaci bai zo ba to next time in zan ƙara haduwa nima sai na rama na je ya jira ni sannan zan zo saboda na koya mai darasi ya gane jira ba dadi ko kuma sanar da shi cewa abun da yayi mun bai kyauta ba. Kuma wanda nake jin kunya ne haka na zan haƙura ko kuma wanda ya girme ni ko ogana ko wani abu wannan haka na zan basu girma in haƙura amma inda abokina ko sa'a na ko wani wanda zan iya faɗa masa gaskiya sai na faɗa masa.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace, musumman ruwan kankana. Wannan yana da amfani sosai a jiki kuma yana ƙara lafiya. Likitoci sun yi magana sosai a kan shi, ko nima na na ji ance magani ne. Ina son kalan shan wannan da kuma 'ya'yan ruwan abarba. Shi ma yana mun daɗi sosai, yana da ƙanshinshi mai daɗi. Ina son shi sosai. Koda yaushe idan na siya, yana tuna mun da abubuwa da jin daɗi da komai da komai.

Eh ina sanya agogo ya danganta, agogo yana taimaka mun wajen kallon lokaci sannan kuma yana taimaka mun ƙara man ado da kuma ganin ƙaraƙyen hannu da sauransu. Kana sai ina sai agogo ne don ado da kuma ganin amfanin lokaci wajen ganin lokaci da sanin me ke tafiya da kuma tunamin da abubuwa da na manta musamman wanda na lokaci wanda nake so in lokaci amfani da agogo ƙarfe kaza tu da na kalla agogon zan tuna ƙarfe kaza ya kamata in je waje kaza ko in yi kaza ko in kira wani to yannan abun yana tunamo sosai yana taimaka mun kuma sosai.

Gaskiya ina jin hayaniya wani zubin idan na shiga anguwa wanda yake dama ko na shiga kasuwa. Kuma ni ba wai mutum bane mai son hayaniya. Wani zubin bana son zama cikin mutane saboda, saboda hayaniya. Nakan keɓe kaina na zauna inda ba hayaniya waje wanda yake da akwai natsuwa, ba damuwa, ba takura. Ba wanda zai zo ya takura maka da ihu ko kuma hayaniya saboda bana son hayaniya sosai.

Kullum ina farkawa da ƙarfe shida na tashi na shirya na fara training ɗin da zanyi da motsa jikin da zanyi sannan idan na dawo na gama zanyi wanka in yi shirin zuwa wajen aiki ko kuma makaranta. Haka kuma nike kullum ran da kuma da ba aiki nakan daɗe kafin na farka saboda ina kwance ina hutawa. To har sai na gama kuma ranan ba aiki to indai ba aiki nakan samu hutu sosai.

A'a bana tauna goro saboda bai da amfani kuma yana da sinadarin nicotine wanda yake sa yake sa ka zama kullum in baka ci ba baka jin dadi ko kuma yana sa maka damuwa duk lokacin da baka ci ba. To duk abinda zai samu hakan ya zama ran da baka samu ba ko kuma ran da baka ci ba kana cikin damuwa to kar ka saba da cin shi.

Gaskiya bana son cin abincin titi, saboda ba girma bane ka zo a titi ka sayi abinci ka ci, duk ba girma bane. Ya kamata ka samu waje ne mai natsuwa ko kuma ka koma gida ka ci saboda kas fi samun kwanciyan inda ka ci abinci a duk inda kake da kwanciyan hankali da abunnan amma a bakin titi ayi ba.

Shagon da na fi zuwa shine shagon line wanda nake zuwa ko da yaushe. Shago ne mai girma kuma nakan samu duk abubuwan da nake son nema ko kuma nake son siya. Wani zubin ina da lambar shi ko kuma zan mai magana ko ban je ba ya kawo mun abun da nake buƙata. Kuma yana kawo mun shi cikin kwanciyar hankali da tsaro da kuma jin dadi. Zai kawo mun har in da nike.

Ina amfani da matasai guda biyu saboda suna samu in yi musamman lokacin da zan kwanta. Ɗaya zan ɗora ƙafa na, ɗaya kuma zan ɗora wuya na. Wani zuben idan na gaji kuma zan ɗaga su duka in koma in kwanta ta wani ɓangaren. Ya danganta ne, kuma kafin yin zuben yanayin kwanciya na ya danganta. Wani lokacin ma ban amfani da matashin gaba ɗaya.

Ruwan da nake amfani da shi shine ruwan mista b saboda ina jin daɗin amfani da shi kuma ina son shi ko da yaushe. Domin yin musamman mai sanyi, ina sha mi wanda aka sa a firiji. Ya fi mani daɗi sosai fiye da wanda na je in siyo wanda ba a sa a firiji ba. Nakan ji daɗin ruwan nan sosai, da daɗi danna kuma da akwai tsabta.

Ni gaskiya ba na yanka albasa, amma ina kallon wasu suna yi. Saboda ni gaskiya ba na cika aikin gida ba ko zanyi aikin da ya kamata na kan yi blending ne ko kuma na bada a yi min komi da komi in zo in girka. Amma ba na yanka albasa da kaina. Ban taɓa yankawa ba ma zan ce kusa.

Lokacin da muke hutawa a wajen aiki shine lokacin da muke ake bada hutu na ɗan takaitaccen lokaci wanda mutum zai iya zuwa ya siya abinci, ya yi girki, ya huta ya, in kuma ba ma aiki gabaɗaya. Nakan na nagaji zan iya ɗaukan jakana in dawo gida in huta har kuma sai gobe in koma saboda ba aiki ko kuma ana hutu.

Ina zuwa kasuwa in yi lokacin ƙarshen wata ko kuma ƙarshen sati don na sassai manyan abubuwa da kuma ƙananan abubuwan da nake buƙata a gida ko kuma na aika ko kuma na siyayya ta yanar gizo idan ba na da lokaci ko kuma ba na son zuwa. Ko wanne dai da na shi amfanin da kuma yanayin lokac yanayin da nake ciki. In ina cikin yanayin da na samu lokacin da zan iya zuwa kasuwa zan je kuma ba na cikin yanayi ba zan iya fita ko wani abun na ma ba zan iya zuwa ba haka nan zan tsaya.

Ina yin raba ayuka ga wasu duk lokacin da ma kafa ta samu haɓaƙar ma'aikata ko kuma aka samu aiki a wajen aiki. Kamfaninmu na kan yi ma wasu magana wanda suke da baƙata ko kuma suke so su yi aiki a wajenmu, yi musu magana domin su samu su turo su zuwa a tantance su. Idan za su iya aiki suyi, kuma ba aka tantance su aka yi ba, ba za su iya ba su a yi, a samu musu inda ya dace da su.

Eh ina riƙe riga a ajiye saboda da riƙe riga a jiya yana taimakawa mutum wajen san riƙe ajujuwan ka da kyau ka san meye ma masamma kasa abubuwa masu muhimmanci don godan ka su zube ko kuma su faɗi. Wannan yana taimakawa sosai kuma yana ƙarawa tsaro da kuma riƙe ma kanka mutuncin da kake da shi.

Kalan biredin da na fi so shine biredi mai taushi, wanda bai kone ba sosai, wanda kuma yayi sosai, mai ƙanshi, mai daɗi, mai laushi. Kalan biredin da na fi so shine wanda ba a sa mai flevo ko aka cika mai flevo ba. Saboda bana son biredin wanda aka cika mai bauri ko kuma wani abun nan ko wanda aka cika mai siga. Bana son biredin mai siga sosai.

Eh ina ajiye abubuwa a kaya a yanar gizo, musamman hotuna da vidiyoyi masu mahimmanci ko kuma fayil ina masu mahimmanci wanda ba na so na rasa su. To in na ajiye su a yanar gizo ko da wayana ya fadi ko kuma wayana ya lalace ina da hanyar da zan bi in je in gan su ko kuma na yi amfani da su.

Eh ina fikicin tufafi saboda kuwa wannan abu ne na ɗabi'a ne, ya zamana kowa yana da tufafin da yake fikicin su saboda ya zamana tufafi yana da muhimmanci a rayuwa da shine sutura ne kuma yana ƙara ma mutum ciji duk lokacin da aka gan ka kasa tufafi mai kyau ko kuma aka san haka idan aka gan ka kasa tufafi mara kyau.

Gaskiya bana son fanka, bana kuma amfani da fanka. Na fi son in yi amfani da AC, saboda AC sanyi ne mai daɗi, mai kwanciyar hankali, ba wani hayaniya ko ƙara da zai dame ka. Amma fanka juyawa za ka ga yanayi kuma in iska ne, ba daɗi ba kuma jin wani abun. Amma AC ne kana kwance ba za ma ka san abin yanayi ba. Za ka ji ni'imarr inda kake da jin daɗi da kwanciyar hankali. Akama fanka kuma.

Watan da aka haife ni shine watan Mayu, wanda aka fi sani da watan biyar. An haife ni a wannan watan ashirin da biyu na wannan watan na shekara dubu biyu da ɗaya. Shine watan da aka haife ni. Yanzu ana shekara kusan ashirin da biyar ke nan, ko da shida ke nan.

Eh ina koyan wasu yaren rakama da dama. Ina son koyan yaren larabci da kuma yaren filatanci saboda suna burge ni. Ina so na ga na iya yare kala kala saboda yare na taimaka maka wajen sanin mutane da kuma iya mu'amala a duk inda ka je da kuma iya magana a duk inda kake da sauransu. Nakan koya daga kanana kananan abubuwa har na fara koya daga manya in karanta littatafai da sauransu.

Gaskiya na fi son kayan gishiri, saboda bana son kayan zaƙi sosai. Kayan zaki yafi illatarwa akan kayan masu gishiri. Saboda zaki yana da matsala sosai. Ba cin, likitoci sun yi, sun yi gargaɗi wajen shan kayan zaki musamman yayi, ya yi ma mutum yawa. Idan kana shan shi da yawa gaskiya zai baka matsala sosai a jiki. Shi ma na gishirin da kwai na shi matsala, amma gaskiya bai kai kayan zaki ba. Musamman su cakulet ɗin nan da ɗa abubuwa, dukba ka san amfanin su ba. Amma in kayan gishiri ne zaka ci abubuwa masu amfani, wandaka san su kuma kasan ya aka yi su.

Kalan wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Duk lokacin da naga ana ƙwallon ƙafa ko wucewa zan yi, nakan tsaya na kalla ko kuma na tsaya indai ina da lokaci zan iya tsayawa in kalla ko TV ne nike kallo. Duk inda ake kallon ƙafa, ƙwallon ƙafa nan nike kallo saboda yana tunamun da abubuwa da dama. Na so in buga ƙwallon ƙafa ni ma, na buga shi kuma sosai lokacin da muna yara.

Sa hannu na ya kasance mai sauƙi, wanda bai wahalar da, wanda babu wahalarwa sosai. Duk inda na ganshi zan iya yi, kuma ba zai zama mai confuse sosai ba. Sa hannu na ya zama dai abu ne wanda ni kaɗai zan iya yin abu na ko kuma wanda kowa ya ga ni na, ya ga yin da na yi. Ba na kuma bari kowa, kowa nake bari ya ga sa hannu na bin musamman.

Yanda nake kokawa a gidan mu shine ta hanyar fuskantar faruwa matsalar da nake ciki, sannan kuma na yi bayanai shi a kwanciyan hankali ba da faɗa ba a gane matsalar da nake ciki. Dan in na ci zance in yi hayaniya ko kuma in yi faɗa, ba za a fuskance ni ba. To ina kande sane na yi musu bayani ta yanda za su fuskance ni. Sannan wanda na san alhakin wannan matsala na wajen shi, shi zan je in samu. Ba wanda bai da matsala ba zai iya min maganin ko ruwa.

Ya duba tattarin kuɗi mana saboda sanin nawa na kashe ko kuma nawa aka bi ni ko kuma nawa zan ba da yana da mahimmanci sosai wajen sanin shige da kuma facewan kuɗi. Za ka ringa karantawa kana ganin me ke wakana, nawa ka shigar nawa suka fita. Sannan kuma ina rubutawa a nawa takarda don tsara bayanai da kuma bada bayanan aiki.

Ina kula da gashina sosai wajen wanke shi da ruho, shamfu ko kuma sabulu mai kyau. Sannan kuma ana yin hakan sau tsahon kwana sau biyu a sati. Duk lokacin da saboda haka ake bukata ka yi sau biyu ko kuma sama da haka a sati. Amma wasu ba ma su iya wanke kansu, amma kana wanke kai yana sa ka ji daɗi a kanka ka ji kwancin hankali.

Inda nake yanke shawara a wajen aiki, nakan zauna samu natsuwa nayi tunani. Nakan tambayi shawara ga wajen wanda kafina sani ko kuma wajen ’yan uwana da in abun za su iya sani ne, sannan kuma kaine da ni. Sai idan na yi shawara, ni kuma na taɓa sanar da yanke hukunci akan abun da nake so na yi ko kuma na ƙi.

Ina motsa jiki amma ba kullum ba. Duk lokacin de dana fita ko na tashi da safe, nakan yawanci ina motsa jiki. Amma wani ba kullum nake yi ba. Ranar da na gaji ko kuma ranar da ba aiki, ba na fita da wuri to ba na samu yin motsa jiki. Amma yanzu gaskiya ina jin daɗi duk ran da na fita kuma ina so na ci gaba da yi kullum wadda damuwansu take na koya yane.

Gaskiya ba na iya yin tafiya mai nisa a ƙafa saboda tafiya mai nisa ba ma na da lokacin da zan iya tafiya mai tsaho ko kuma na je wani waje wanda yake da ɗan tsaho a ƙasa. Duk inda zan je sai da yin hau mota ko kuma na hau taksi ya kai ni. Wani zubin ma tuƙa motan wahala yake mun ballanta na kuma in hau in tafi a ƙasa.